Wani abinci ya kan, yake sa ka ji daɗi? Idan na ci wake na kan ji daɗi sosai. Kuma ga abincin da yake sa inji daɗi shine wake.

Kana iya jefa dutse nesa, e ni kan jefa dutse nesa, lokaci de muke yara. Muna yi jefe jefe wa san jefe jefe to a wurin na san cewa na kan iya jefa dutse nesa.

Kana cije farce? Eh, ina cije farce. Eh lokacin da nike yaro nakan cije farce na ar, ya yi ji ni. Amma yanzu nakan cije farce amma ba kowane lokaci ba. Wani lokaci idan na manta shine nakan cije farce.

Kana ci da cokali ko annu? Eh akwai abincin da mu kan ci da cokali, abinci kamar shinkafa, wake da doya to mu kan ci waɗannan da cokali. Amma idan tuwo ne mu kan ci da annu, tuwo ko tuwo, ko tuwon garin kwaki ko tuwon masara mu kan ci da anu.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, nakan shuka tsire-tsire a gida. Nakan shuka kayan miya kamar kuɓewa da kuma wasu ganye wanda aka yi miya da shi, da kuma nakan shuka fulawa domin ya sa gida yayi kyau.

Wane irin kiɗa kake son ji? Ina son kiɗa da yawa, ire-ire masu kyau, kiɗa kaman kiɗan gargajiya wanda yana da kyau da kuma na turawa wanda ke kyau, dukka ni ke so.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh nakan yi ciniki a kasuwa. A ganina yin ciniki a kasuwa ya zama dole ne. Ko wani mutum yakan yi ciniki a kasuwa. Don inba haka ba zai dinga wasar da kuɗi. Idan an bashi abin da zai saya ba tare ya yi ciniki ba, ya cire kuɗin ya biya to wannan zai dinga wasa da kuɗi kenan ba iyaka.

Ina kake ra ajiye makullunka? Nakan ajiye makulluna a wurare daban daban, wurare da yawa. Nakan raba makulluna a kashi, m-n riƙe daya, in sa daya a cikin jaka na, inba ma tata guda daya, tari ke guda w-w-e, ta ba ma abokananta ko ba ma abokanaina, don idan ya bata, mukan samu ba tare da wani damuwa ba.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? A ganina ranan sati ko ranan Asabar shine mafi kyau a mako. Dalilin da na ce ranan sati shine mafi kyau shine idan mutum ya yi aiki daga Litinin zuwa Juma'a, to ranan sati yakan tashi da sannu cewa ba zai je aiki ba. To, wani lokaci ma ba na tashi a gado, ba na tashi da na san cewa ba aiki. To na kan ini bacci sai ƙarfe wani lokaci sai ƙarfe tara ko goma kamin na kan tashi daga bacci. Dalili kenan na ce ranan sati ne mafi kyau a mako.

Kana iya awon keke, eh nakan awon keke. Kana nufin tukan keke, idan tukawa ne to na iya tuka keke. Idan awon ne ma na iya awon keke. Duka biyun nakan yi su.

Wayarka na cika ajiya? Eh waya na cika ajiya. Idan na yi cajin sa a tsawan lokaci, ya kan ciku, nakan yi amfani da shi, a kaman ƙarfe uku kamin zai sauka.

Wadanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Ina amfani da CNN, ina amfani da Al Jazeera, ina amfani da Arise News wanda ke nan a ƙasanmu Nigeria, nike amfani kuma da BBC wani lokaci.

Menene abinda kake yi don nishaɗi? Nakan yi wanka in sa turare, nakan siya kayaki masu kyau kuma masu tsada, ah kuma nakan yanka kaina in yi aski mai kyau. Abinda nake yi kenan don nishaɗi.

Kana shan ruwan mai sanyi? Eh nakan sha ruwan mai sanyi musamman lokacin zafi. Idan akwai zafi ko kuwa nadawo daga wani wuri inajin zafi acikin jikina to nakan nema ruwan sanyi domin insha insamu sanyin jiki. Amba haka ba banason ruwan sanyi yayi gaggawan cuta a jikin mutum.

Kana son wurare masu hayaniya? Babu, bana son wurare masu hayaniya. Wurare, wurare masu hayaniya sukan sa mutum ya burkice kuma ba su sa mutum ya, ya kasance idan mutum yana so yayi abu. Don haka ina so wurin wanda babu hayaniya domin in kasance mai da kyau.

So nawa kake amfani da intanet? So da yawa. Ko wane rana, ko wane lokaci. Idan ba ni da wani abin da nake yi, me, wanda ke, mai, wanda ke da mahimmanci, to nakan iya amfani da intanet. Domin intanet yakan sa, yakan ƙara ma mutum ilimi. Don haka nakan yi amfani da intanet ko wane lokaci, ko wane rana. Ba'an da, da, da, ba na karanta lambar da nake yi amfani da su.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ba ni da ranar da nike zuwa kasuwa. Nakan je kasuwa, idan ina da bukata. Idan akwai abin da zan siya, to nakan je kasuwa. Wani lokaci, nakan je kasuwa, so da yawa a wata, wani lokaci nakan je so biyu kawai, to ba ni da la, lokacin da nike je kasuwa. Ba ni da, ba na karanta su.

Kana fi son zama ko sayawa? Nakan fi so zama. Amma idan ya bukata in saya nakan saya. Wani lokaci akwai abunda nike yi wanda zai bukata in saya to nakan saya. Akwai abunda kuma bukata in yi a zaune to nakan zauna. Amma idan bana wani, bani da wani abinda zan yi to dole in zama. Idan na saya ya kaman ina ba ma kaina gwale gwale.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Teburin mu yana nan sit, yana nan a jere kuma yana nan a shirye. Muna zama a layi. Teburi na akwai yana da wardrobe a gefenta. Kuma ba mutum ba zai iya gan kafafuwan wani wanda ke zama a kan teburin mu ba a wurin aiki. To ina so yadda yake.

Wacce anu kake amfani da ita? Ina amfani da anun dama amma zan so in yi amfani da anun agu. Idan naga mutane suna yin amfani da anu agu nakan ji sha'awa sosai kamar nine nakeyin amfani da shi. Don haka ina son in yi amfani da anu agu amma ban iya ba.

Kana karanta jarida? Eh nakan karanta jaridu. Nakan yi amfani da intanet wato a news eh channels a intanet ko kuwa in saya takardun jaridu in karanta su.

Kana iya kunna wuta? Eh nakan kunna wuta. Ai kunna wuta ba abu ne me wuya bane, don haka nakan kunna wuta ko wane lokaci.

Kana yin motsan jiki kullum? Eh nakan motsa jiki idan na tashi da safe kamin in fita waje. Nakan mike jikina in yi motsan jiki domin in ji daidai kamin in fita.